A'a bana amfani da net ɗin sauro sosai dan saboda ina san shi yana kare mu sanyi da abubuwa da yawa. Sauro cizon sauro kamar cuta ne, maka sace net ba, in sauro ya cije ka kamar cuta ne, muga ka sha wuya da shi. Sabida haka ina sa net ɗin cizon sauro saboda kare mu cutar cizon sauro. Sauro ina sa net kuma yana mun amfani sosai da sosai bana wasa da shi. Sauro ina sa net ɗin, net ɗin cizon sauro sosai bana wasa da shi. Na sa wa, to dai na amfani matuƙa a guri sosai da sosai bana wasa da shi. Inda net ɗin cizon sauro ne. Sauro bana wasa da shi, ina sa shi sosai.